Gaskiya ina amfani da intanet ba adadi. Ba zan iya misalta lokutan da nake amfani da intanet ba dan duk sa'illin da aka ce na kunna wayata, to zai zama dole sai na kunna intanet. Domin yanzu kusan wayan ba ta amfani idan ba tare da mutum ya kunna intanet ba. Idan za ka shiga Facebook sai ka kunna intanet, idan za ka shiga WhatsApp sai ka kunna intanet. Idan ma za ka yi wasu abubuwan sai ka kunna intanet. To nakan kunna intanet ko da wane lokaci. Duk sa'illin da na ɗauci wayata zan yi amfani da ita. Kiran waya ne kawai idan zan yi ba sai na kunna intanet ba. Shima idan ta Facebook zan yi kiran ko ta WhatsApp ba sai da intanet.

Na fi son kiɗan Nijeriya, irin music ɗin Nijeriya irin su Davido, Wizkid, Burna Boy, Kizz Daniel da sauran su. Kuma na jin kiɗan Hausa ma na soyayya, suna burge ni. Kiɗan Hausa na soyayya shi ma yana burge ni to. Waɗannan su ne irin kiɗe-kiɗen da na ke ji.

Eh to, a gurin aiki bana yanke shawara ni kaɗai, sai na nemi shawara a wurin magabata wato wurin na gaba da kai ke nan ko kuma abokanan aiki. Idan na nemi shawara a wurinsu ne, idan na nemi wata shawara na ji ta bakinsu, sa'annan sai in yanke shawara, in ci gaba da yanke hukunci akan shawarar da na ke so in yanke.

Eh ina karatu kafin kwanta. Ina karanta littafi mai tsarki, ina karanta story book wani lokacin kuma ina karanta motivational book. Story book wato shine littattafan, littattafan labarai ina karanta su. Wani sa'in kuma ina karanta newspaper wato jarida kafin in kwanta.

Eh, ina riƙe laima sosai lokacin ruwa, don bana son ruwan sama na duka na. Don haka lokacin ruwa ina riƙe laima sosai. Bana son ace ruwan sama ya kasance yana duka na idan yana saukowa. Suka ganni da laima, dama nakan sa laima a cikin jakata don kada ruwan sama ya jiƙani.

Na fi son kallon fim ɗin Yarabawa. Akwai fina-finan da Yarabawa suke yi, gaskiya ina son kallon su sosai kuma misalin na fim, fina-finai na biyu da nake son kallo sune irin su, irin su Indian movies, Zee World. Ina son waɗannan kallon movies ɗin na India suma dan ina son yadda suke shiryar da fina-finan su.

Eh ina shuka tsire-tsire a gida. Akwai lokacin da na siyo lemu a kasuwa, wato itaciyar lemu ƙarama da itaci-itaciyar ayaba na zo na shuka su a gida. Da ɗaya ta uku itace itaciyar gwanda na zo na shuka su a gida. Itaciyar ayaba, itaciyar lemu da itaciyar gwanda. Na siyo su wani ɗan lokaci na zo na shuka su a gida.

Teburin mu a wurin aiki teburi ne kala biyu. Akwai teburin roba akwai kuma teburin katako. Teburin katako muna ɗora mashi abubuwa ne a kai kayan aiki wato kamar su maka, kamar su rariya, azazzago da muke amfani da ita, tsintsiya, su ƙaramin skelinmu da sauransu. Shi kuma ɗayan teburin roba muna ɗora takaddune a kai kuma a wurin muke zama muyi rubutu.

Eh, ina kare wayata daga ƙwayar cuta wato virus ke nan. Ina ƙoƙarin inga na kare wayata daga ƙwayar cuta kamar yanzu idan na gama abin da nake yi, kafin in kashe wayata, in kwanta da daren nan, sai na yi clearing wayata, don in kawar da duk wata ƙwayar cuta da take cikinta, Haka idan nayi aiki da ita zuwa ɗan wani lokaci wasu awanni, sai in ƙara clearing wato goggoge wasu, wasu apps ɗin da na shiga, don inga na kawar da ƙwayar cutar cikinta.

Eh ina binciken tufafi. Ina yin binciken, binciken tufafi, in ga waɗanne ne masu kyau, waɗanne kuma ya kamata in sa. Ina yin binciken tufafi kafin in ɗauka, in sa su a jikina. Haka kuma ina yin cinikin tufafi ma kafin in siya. Ina so in siya a kasuwa, shi ma sai na yi cinikin tufafi in ga wanne farashi ne ya dace da cinikin tufafin kafin in biya.

Ina kunna Bluetooth amma ba kullum ba. Sabili da yanzu akwai abinda ake kira xenda. To xenda ta dan kawo mana sauƙi, ta fi sauƙin musayar da abubuwa da muke so. Kamar muna so a tura maka hoto ko a tura maka waƙa ko a tura maka fim, fina-finai sunfi sauƙin turawa ta xenda. To gaskiya nafi kunna Zenda fiye da Bluetooth, sai dai idan waya taƙi connection ta xenda ne sai in kunna Bluetooth. Bana kunna Bluetooth kullum.

Aikin gidan da nake yi kullum shine akwai shara, akwai wanke wanken kwanuka, akwai ɗaukar ruwa, akwai dafa abinci, akwai gyaran ɗaki. Waɗannan su ne ayyukan gidan da duk ranar duniya, in Allah ya samu ka wayi gari cikin masurai da ƙoshin lafiya, sune aikin gidan da nake yi kullum. Babu ranar da za ta zo ta tsallake ya kasance ban yi waɗannan aiki ba. Na yi waɗannan aiki kullum kullum.

Ina magana da abokan aiki na cikin limana da kwanciyar hankali da natsuwa domin mu sami fahimtar juna ba tare da wani tashin hankali ba ko wani rikici cikin lumana da natsuwa da kwanciyar hankali. Zaka ga na samu na yi magana da abokan aiki na ba don ba cikin tashin hankali ba, cikin natsuwa saboda mu sami fahimtar juna.

Wayar da nake amfani da shi shine wayar Redmi. Ina amfani da Redmi 13C. Ita ce wayar da nake amfani da ita kuma na saya ta shekara ta dubu biyu da ashirin da uku, wato ta cika shekara biyu kenan. Yanzu ta cika shekara, ta shiga shekara ta uku. Dan na saya ta ne a watan sha biyu a shekara ta dubu biyu da ashirin da uku. Redmi 13C.

Yau da nake koyon fasaha sabo shine nakan yi la'akari da yanda mutane suke gudanar da wasu ayyukansu, wasu abubuwansu da yadda suka kasance sababbi a wurina da ni ban san su ba, ban kuma iya ba. Nakan lura da yadda suke yi da suke yin nasu, sa'illin na nima in zo in koyi nawa kuma in ɗan ƙara wasu abubuwa a kai. Ta haka ne nake koyon fasaha kuma ta wajen karanta littattafai da wajajen kallon, ta wajen kallon ƴan bidiyoyi a WhatsApp ko Instagram haka. Haka ne nake koyon fasaha sau da dama.